Yanayin da na fi so shine ya kasance na samu jikina cikin ƙoshin lafiya da walwala da farin ciki. To kaf duniya babu wani yanayi na fi so sama da haka domin idan har ya kasance akwai lafiya a jikina sannan akwai ƙarfin ciki a jikina, komi na wa lafiya ƙalau. To gaskiya ni wannan yanayin ina matuƙar ƙaunarshi kuma na san kowa ma a duniyan nan yana so yaji. Saboda ni yanzu kuɗi ma ba su burge ni fiye da in ji ni cikin ƙoshin lafiya. Komi nawa yana tafiya yadda ya kamata saboda haka na fi so in ji jikina cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da farin ciki fiye da kowane abu da nayi, na fi so yafi kowane yanayi a wajena. Domin duk wani yanayi da mutum zai shiga indai, indai rashin lafiya ita ce, ita ce gaba da komi saboda indai bakada lafiya duk lokacin da aka ce bakada lafiya tofa abubuwa sun tsaya. Idan ko kana da lafiya zaka ga alhamdulilahi zaka samu sauki sosai na yin abubuwa duk abun da ya kamata kayi idan baka da lafiya zaka yi shi ba tare da wata matsala ba. Zaka je gona, zaka je kasuwa, zaka je asibiti, zaka je makaranta, zaka je hanya, zaka je gona, zaka je birni, zaka je ƙauye, zaka je makaranta, zaka je gurin ƴan uwa, zaka je gurin abokan arziki, zaka je yawo, zaka je gurin biki, zaka je gurin suna, zaka je gurin aiki, zaka je gurin da zaka taimaka wa mutane sosai sosai, shi yasa lafiya itace uwar jiki kuma babu wanda yake fushi da ita. Ina matuƙar farin ciki ya kasance ni ina, ina cikin ƙoshin lafiya kuma ina so in ji jikina yanzu haka mun yi wani abu na salala wanda ba a lullube wasufiya mutane. Gaskiya ina matuƙar jin daɗi sosai sosai in ji jikina ina da lafiya mai matuƙar muhimmanci saboda lafiya ita ce uwar jiki babu mai fushi da ita. Ina son jikina in ji ni cikin ƙoshin lafiya. Ina matuƙar farin ciki. Ina son, ina son yanayin ya kasance ni ina da lafiya sosai sosai. Gaskiya babu wani yanayi da nake so sama da in ji jikina cikin ƙoshin lafiya shine maganar gaskiya.

Eh sosai sosai ma ina yin bacci da rana musamman idan ya kasance da daddare banyi bacci sosai ba na tsaya online ina yin wasu ayyukana yau da kullum. To in rana gari ya waye zan yi bacci sosai sosai. Akwai ranakun da kuma bazan yi bacci da daddare ba da ranan ma kuma bazan yi bacci ba. Amma in kaga kaman yau har yanzu kusan ƙarfe ɗaya da wani abu ban yi bacci ba. Wanda kuma gobe in Allah ya kaimu ina ji a raina insha Allah. In Allah ya kaimu goben lafiya. Zan yi ƙoƙari in rama baccin da ban yi ba a yanzu. Shiyasa na ce maka ina yin bacci da rana sosai musamman idan ya kasance da daddare ban yi bacci yadda ya kamata ba. Idan matukan farinciki.

Eh, maganar gaskiya ba na farin cikin ranar haihuwana sosai sosai. Na kasance ni saboda addinin Musulunci ya hana ni bikin ranar haihuwa wanda mutane suke cirewa birthday. Ni ba na aikata wannan birthday ɗin. Na kasance ina yin addu'a ma ina bakin ciki saboda ranakuna na duniya da aka sa in yi suna raguwa ne shiyasa bai kamata a ce a matsayi na musulmi ba in so ina ainihin wato bikin birthday. Ba na yi kwata kwata kuma addinin Musulunci ya hana mu. Ina ganin ma masu yi a matsayin kuskure. Masamman ma musulmi wan da suke yin wannan aiki ya kamata gaskiya su daina.

Launin kalar bangon da muke amfani da shi a nan cikin ɗakina idan ka shiga za ka ga bangon yana kalar ruwan ɗorawa ne wanda an shafe shi da siminti gabaki ɗaya sai aka zo aka sanya ainihin wannan kala. Kuma a jikin shi akwai makunnin fanka, akwai silin, akwai irin su abubuwan da nake amfani da su na yau da kullum irin su abin da nake ji, in kunna rediyo, in kunna waƙa da sauransu. Akwai jikkata, akwai katifa a cikin ɗakin, akwai fanka, akwai bango, akwai ruwa, akwai fiyawoda kuma zan dafa abinci a cikin ɗakin. Kuma akwai banɗaki lafiya. Kalau to bangon kalar ɗakina shine kalar ruwan ɗorawa kuma yana jin daɗi, yana da kyau sama kuma aka sa silin saboda ruwan ɗorawan ta ciki yana ɗan haske kuma ni na fi son abu mai ɗan haske haske shi ya sa ma kwata-kwata ba na tsayawa ina yin wasu abubuwa da ba su dace ba instead of sai in yi haka. Haka ne kuma ruwan ɗorawa ne kalar, na ce muku ruwan ɗorawa ne, kalar ruwan ɗorawa ne, kalar ruwan ɗorawa ne, kalar ruwan ɗorawa ne, kalar ruwan ɗorawa ne bangon ɗakina. Kalar ruwan ɗorawa ne daga waje kuma in ka shiga za ka ga shi ma kalar ruwan ɗorawa ne daga waje ma in ka shiga za ka ga shi ma kalar ruwan ɗorawa ne. Kofar ma ruwan ɗorawa ce shi kuma ƙofa tanan wadda ake shiga kicin ita ma baƙa-ɓaka ce kuma ƙofar banɗaki ita ma baƙa-ɓaka. Sannan kuma akwai tayil a ƙasa wanda ake sanyawa da kuma yan caji nake ajiye wa abubuwa da ba su kamata ba.

Eh tabbas ina raba abincinmu da mutane kuma wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwata yau da kullum. Domin raba abinci ba kawai aikin tausayi ba ne har ila yau al'ada ce mai kyau da ke gina zumunci, ƙauna, fahimta da haɗin kai tsakanin mutane. A al'ummar Hausawa raba abinci yana daga cikin manyan ɗabi'u da ake alfahari da su. Domin ana kallon mutum mai raba abin da yake da shi a matsayin mutum mai kirki, nagari kuma mai zuciya da tausayi. Raba abinci yana nuna cewa mutum bai, mutum bai rayu don kansa kaɗai ba. Yana kuma nuna cewa yana damuwa da halin da wasu suke ciki. A duk lokacin da na raba abinci na da wani ina jin daɗin ganin farin ciki a fuskar sa. Musamman idan mutum yana cikin bukata wannan yana sa ni in ji, in ji cewa na taimaki, na taimaki wani. Ko da taimakon ya yi ƙanƙanta sau da yawa ƙaramin taimako kamar raba abinci yana iya zama babban ni'ima ga wanda aka ba shi. Domin ba kowa, ba kowa ne yake da ratacen abincin da zai ci yau da gobe. Saboda haka idan ka ba shi ka taimake shi. Addinin Musulunci ma ya ce raba abinci yana da matuƙar daraja. Annabi Muhammad SAW ya ƙarfafa musulmi su riƙa ciyar da junansu musamman mabukata, matafiya da maƙwabta. Ana ɗaukar raba abinci a matsayin sadaka kuma sadaka tana ƙara wa mutum lada da albarka a rayuwarsa. Saboda haka idan ana raba abinci na ba wai kawai ina taimakawa mutane ba har ila yau ina neman yardar Allah da kuma lada a wajen Allah Maɗaukakin Sarki. Haka kuma raba abinci yana ƙarfafa zumunci a cikin iyali da al'umma a gida. Idan ana cin abinci tare ana raba shi cikin mutunci da girmamawa. Wannan yana ƙara dankon zumunci tsakanin juna. Mutane sukan fara ganin juna a matsayin ƴan uwa maimakon baƙi. Wannan yana rage rigingimu da saɓani a cikin al'umma. Raba abinci yana kuma koyar da mutum darasi na godiya da rashin kuɗi. Idan mutum ya saba raba abin da yake da shi zai koyi jin daɗin abin da Allah ya ba shi ba tare da jin cewa dole sai ya tara komai don kansa ba. Wannan hali yana taimakawa mutum ya zama mai haƙuri, mai tausayi da kuma mai sauƙin kai. Yana kuma koya wa yara tun suna ƙarana muhimmancin taimakon juna a kula da waɗanda suke kusa da su. A makaranta ko wurin aiki ma raba abinci na iya ƙarfafa dangantaka tsakanin abokai da abokan aiki. Idan aka raba abinci mutane sukan zauna su tattauna, su yi dariya, su fahimci juna. Fiye da wannan yana sa su wurin aiki kamar ko makaranta ya zama wuri mai daɗi, kwanciyar hankali inda kowa yake jin cewa yana da muhimmanci kuma ana damuwa da shi. Haka kuma raba a-raba abinci yana taimakawa masu ƙaramin ƙarfi a cikin al'umma kamar marasa gali, hummarayu da tsofaffi. Waɗannan mutanen sukan fi buƙatar taimako kuma wani lokacin raba abinci ko ɗaya na iya kaɗai na iya rage musu wahala sosai. Idan al'umma ta rungumi al'adar raba abinci talauci da yunwa za su ragu kuma mutane za su fi rayuwa cikin farin ciki da kwanciyar hankali. A ƙarshe raba abinci mutane, raba abinci ga mutane abu ne da nake alfahari da shi domin yana sa ni in ji, in ji cewa ni bangaren al'umma ne ba mutum ɗaya kaɗai ba. Yana taimaka mini in zama mutum mai kyakkyawan ɗabi'u, mai tausayi da kuma mai girmama rayuwar wasu. Wannan hali yana da amfani ba kawai ga waɗanda aka raba abincin ba har ila yau ga mai raba abincin kansa domin yana kawo farin ciki, albarka da zaman lafiya. Saboda a matsayinka na musulmi a ganka kana rabawa mutane abinci kai kanka za ka ji daɗi. Sannan shi kanshi wanda ka raba ɗin ka taimake shi zai yi matuƙar farin ciki kuma zai ji daɗi da wannan abin da ka yi masa. A gaskiya raba abinci yana da daɗi sosai, sosai kuma ina jin daɗi sosai, sosai. Raba abinci babban aiki ne ga mutanenmu wanda suna taimakawa shine. Wannan kuma raba abincin already na riga na faɗa muku a zahiri raba abinci na nufin bi wanani daga abin da Allah ya hore maka ko da kuwa kaɗan ne. Ba sai kana da yalwa dukiya ba saboda duk talaucinka ko duk rashin kuɗinka ya kamata a ce irin kana taimakawa mutane da ɗan abun da, da ɗan abu da dai ƙarfin ka. A cikin al'adar Hausawa raba abinci abu ne da aka, da aka gaɗa tun kaka da kakanni saboda a can da ma lokacin mutane ba su da kuɗi, lokacin ba a waye ba. Amma akwai wannan al'adun sosai. Ana ba mutane in wannan ɗan uwanka ne kuma ba ɗan uwanka ba ne in baƙo ne yana da kyau ka ya-yazo ka bashi abinci ka ga ya yi farin ciki. Shi ma zai ji daɗin yadda ka girmama shi. Sannan kai ma za ka ji matuƙar daɗi idan har ka ba shi wannan abincin. Haka kuma raba abinci yana da matsayi na musamman wajen girmama baƙo. A al'adar Hausawa baƙo yana da daraja sosai har ana kallonsa a matsayin rahama daga Allah. Ko da mutum bai shirya ba idan baƙo, idan baƙo ya zo gida ana ƙoƙarin nemo abincin za a ciyar da shi. Wanda abincin, wanda zai kasance ma abincin ko da su mutanen da suke gidan ba su cin shi amma idan baƙo ya zo lafiya ƙalau za a bashi. A bangaren addini kuma musamman addinin Musulunci raba abinci yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Addinin Musulunci ya ƙarfafa ciyar da mutane musamman masikinaima.

Eh tabbas ina duba daftarin kuɗi. Domin duba daftarin kuɗi abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum na gida da kasuwanci da ma mutum wanda yake aiki ko a hukumance. Wannan aiki ba kawai don sanin adadin kuɗin da ake da shi ba ne, illa hanya ce ta tsara rayuwa, kauce wa asara da tabbatar da gaskiya da amana mu'amalar kuɗi. Mutum mai duba daftarin kuɗinsa yana rayuwa cikin tsari, fahimta da natsuwa. Daftarin kuɗi yana nufin rubuce-rubuce ko bayanai da ke nuna yadda kuɗi ke shigowa da yadda yake fita. Wannan na iya zama rubuce cikin littafi, takarda ko kuma a cikin waya ko kwamfuta ko duk inda aka adana shi. Manufarsa ɗaya ce, wato a san daga ina kuɗi ya fito, inda ya tafi da kuma abin da ya rage. Idan mutum bai duba daftarin kuɗinsa ba, yana iya kashe kuɗi ba tare da sani ba har ya kai ga shiga matsala. Saboda idan kana kashe kuɗi ba tare da ka duba daftarin kuɗinka ba, za ka kashe kuɗaɗen da bai kamata ba ma a ce ka kashe ko kuma wa kuɗin da ya kamata ka jekayi wani abun sai ka zo ka kashe su a banza. Amma idan kana duba daftarin kuɗinka, hakan zai taimaka maka. A rayuwar yau da kullum, duba daftarin kuɗi yana taimakawa mutum ya san halin da yake ciki ta fuskar, ta fuskar kuɗi. Yana sa mutum ya fahimci ko yana kashe kuɗi fiye da ƙarfinsa ko kuma yana rayuwa cikin iyaka. Lokacin da mutum ya saba duba daftarin kuɗinsa, zai lura da abubuwa da ke cin kuɗi ba tare da amfani ba kuma zai iya rage su. Wannan yana taimaka masa ya tanadu kuɗi domin abubuwa masu muhimmanci kamar abinci, lafiya da ilimi, buƙatun iyalai. A cikin gida, duba daftarin kuɗi yana da matuƙar amfani wajen tafiyar da harkokin iyali. Shugaban gida ko iyaye idan suna duba daftarin kuɗi, shiga da fita za su iya tsara kasafin kuɗi yadda ya dace. Wannan yana hana rikici a gida domin kowa zai fahimci inda kuɗi ke tafiya. Haka kuma yana koya wa yara darasin kula da kuɗi da rayuwa cikin tsari wanda zai amfane su a gaba. A fannin kasuwanci, duba daftarin kuɗi abu ne da ba za a iya watsi da shi ba. Duk wani ɗan kasuwa da bai duba daftarin kuɗinsa ba, kasuwancinsa yana cikin haɗari sosai sosai. Daftarin kuɗi yana, yana nuna riba da asara, yana bayyana ko kasuwanci yana tafiya daidai ko kuma akasin haka. In na ce akasin haka ina nufin ko kuma kasuwancin bai tafiya daidai. Idan aka duba shi a kai, idan ana duba shi a kai a kai, ɗan kasuwa zai iya ɗaukar mataki tun kafin matsala tatsananta. Wannan yana taimaka masa ya bunƙasa kasuwancinsa da kuma kauce wa faɗuwa cikin bashi mara amfani. Haka kuma duba daftarin kuɗi yana da alaƙa da gaskiya da amana a wuraren aiki. A hukumomi ana buƙatar a riƙe duba daftarin kuɗi domin tabbatar da cewa kuɗin jama'a ana amfani da su yadda ya kamata. Wannan yana rage satar kuɗi, almundahana da rashin gaskiya. Mutum mai kula da daftarin kuɗi yana nuna cewa shi amintacce ne kuma mai tsoron Allah. A ɓangaren addini ma, musamman a Musulunci, kula da dukiya da duba yadda ake kashe ta abu ne mai muhimmanci. Addini ya koyar da mu cewa za a tambayi mutum game da dukiyarsa, daga ina ya samo ta da kuma inda ya kashe ta. Saboda haka, duba daftarin kuɗi yana taimakawa mutum ya tabbatar da cewa kuɗinsa yana tafiya ne ta hanya daidai, hanya ta, mai kyau, ta halal. Duba daftarin kuɗi yana kuma kawo kwanciyar hankali zuciya. Mutum ya san halin, halin kuɗinsa ba yawan damuwa ko tsoro. Ko da kuɗi kaɗan yake da shi, sanin yadda zai tsara su yana so ya ji daɗi. Amma wanda bai san halin kuɗinsa ba, ko da yana da yawa, yakan, yakan kasance cikin rudani da fargaba. Duk muhimmancin duba daftarin kuɗi, wasu mutane suna raina wannan aiki, suna ganin kamar wahala ce ko ɓata lokaci. Amma a gaskiya, rashin duba daftarin kuɗi ne ke jawo asarar lokaci, kuɗi da dama. Idan mutum ya fara duba daftarin kuɗinsa, tun da wuri zai ga sauƙin rayuwa da ingancin tsari a dukkan al'amuransa na yau da kullum. A ƙarshe, a ƙarshe duba, a ƙarshe duba daftarin kuɗi alama ce ta hankali, tsari da nagarta a cikin rayuwar mu ta yau da kullum. Domin idan, idan, idan kana kula da shi, kowace tambaya ka turo za a, za a ba ka ita. Saboda idan kana duba daftarin kuɗinka, zahiri daftarin kuɗi yana nufin takarda ko littafi da ake rubuta bayanin kuɗin shiga ko, da na fita. Duk kuɗin da mutum ya samu ko daga aiki da kasuwanci ya taimako, ana rubuta shi daftarin kuɗi. Ko haka kuma duk kuɗin da aka kashe don abinci, sutura da sutiri, duk ana sanya su a cikin daftarin kuɗi wanda za ka ajiye shi a matsayin littafi ko kuma ka sanya shi a cikin wayanka, shine. A cikin al'adan Hausawa da koyarwar addini, kula da dukiya abu ne da ake darajantawa. Ana kallon kuɗi a matsayin amana daga Allah. Don haka, wajibi ne mutum ya kula da shi, ya kiyaye, amfani da su ta hanyar da ta dace. Duk wanda yake duba daftarin kuɗinsa yana nuna cewa yana ƙoƙarin amfani da abin da ya mallaka cikin hikima ba tare da almubazzaranci ko sakaci ba. Wannan hali yana taimakawa mutum rayu cikin kwanciyar hankali ba tare da yawan damuwa ba ko rikici ba. Duba daftarin kuɗi yana taimakawa wajen tsara-tsaran rayuwa. Duk mutum yana.

A zahirin gaskiya, ina share gida akai-akai domin tsafta ginshiƙin rayuwa ce nagari, lafiya da kyakkyawar zamantakewa. Share gida ba kawai aikin gida ba ne, illa wata muhimmiyar al'ada ce da ke nuna tarbiyya, tsari da kula muhalli. Mutum da yake share gidansa yana nuna cewa yana da daraja lafiyar sa, mutuncinsa da kuma jin daɗin duk wanda ke zaune a cikin gidan da ma wanda zai zo yi gitta da wajen. A zahiri, share gida na nufin cire ƙazanta, ƙura da datti daga cikin gida domin samar da wuri mai tsafta da annashuwa. Wannan aiki yana hana taruwar datti da ke iya yawo, da ke iya jawo cututtuka ko wari. Idan ana share gida akai-akai, iska tana zama mai kyau, ɗaki yana zama mai daɗin zama kuma zuciyar mutum tana samun natsuwa. Mutum yana jin daɗin zama a gida, yana, ya san wurin yana tsafta. Al'adar Hausawa tsafta tana da matsayi na musamman. Hausawa suna cewa tsafta rabin imani ce kuma ana rainon yara tun ƙanana da aikin tsafta ce gida. Uwa ko uba kan koya wa yara su share ɗaki, su gyara wurin kwana da kuma kula da kayan gida. Wannan tarbiyya tana sa yaro ya girma yana son tsafta yana kuma fahimtar muhimmin, muhimmancin aiki da alhaki. Saboda haka share gida alama ce ta tarbiyya mai kyau. A bangaren addini ma, musamman addinin Musulunci, tsafta tana da muhimmanci sosai. Ana buƙatar musulmi ya kasance mai tsafta a jikinsa, suturansa da kuma muhallinsa. Share gida yana taimakawa wajen sauƙaƙa ibada musamman sallah, domin ba'a so a yi ibada a wuri mai datti. Mutum da yake share gidansa yana neman yardar Allah ta hanyar kula da tsafta. Haka kuma share gida yana taimakawa wajen kare lafiya, datti da ƙura da iya zama mafakar ƙwayoyin cuta, ƙwari da wasu abubuwa masu halasta rashin lafiya. Idan ana share gida sau da yawa, ana rage yiwuwar kamuwa da cututtuka kamar mura, tari, cututtuka fata. Wannan yana taimakawa iyali su zauna lafiya ba tare da yawan zuwa asibiti ba ta idan sun samu cututtuka saboda sun kasance su suna yin mai tsafta. Akasin haka kuma idan suka, idan ba su share gidansu, za su dinga kamuwa da cututtuka. A zamantakewa kuwa, mutum da yake share gidansa yana samun girmamawa a idon mutane. Idan baƙi suka zo gida suka tarar da tsafta, hakan yana barin kyakkyawan suna. Mutane kan ɗauki mai gida a matsayin mutum mai tsari da mutunci. Akasin haka kuma gida mai datti na iya sa mutane su raina mai gidan. Kosuji rashin jin daɗin zama a wurin. Rayuwar yau da kullum ana iya share gida ta hanyoyi daban daban, garkuɗan lokaci da yanayi. Wasu mutane suna share gida kullum musamman wuraren da ake yawan amfani da su, wasu kuma suna yin babban tsaftacewa a wasu ranaku, mako duk. Hanyar da mutum ya bi, abin, abin ya fi muhimmanci shine tabbatar da cewa gidan ya kasance a cikin tsafta. Akarshe share gida ba aiki ne mai wahala ba kawai ba illa wani muhimmancin bangare na rayuwa da jin daɗin zama. Mutum yake share gidansa yana gina rayuwa mai tsari da kuma yaro rayuwa cikin tsafta ya tsaftace muhallinsa. Saboda haka ina share gida gida akai-akai domin na fahimci cewa tsaftace hanya ta musu lafiya, mutunci da kwanciyar hankali. Dakaitaccen bayani, share gida alama ce ta tsafta da tarbiyya mai kyau. Ina taimakawa a wajen kare lafiya da hana yaɗuwar cututtuka. Gida mai tsafta yana kawo natsuwa da jin daɗin zama. Al'ada, addini, tsafta tana da muhimmanci sosai. Share gida yana ƙara girmamawa a idon mutane, yana sauƙaƙa ibada, rayuwar yau da kullum, yana koya alhaki da tsari ga yara. Saboda, saboda haka share gida yana da matuƙar kyau. Yana da matuƙar kyau mutum ya dinga share gidansa. A zahiri share gida yana nufin cire ƙura, datti da takar, da tarkace daga cikin gida domin a samu wuri mai tsafta da kyau. Ana yin wannan aiki domin kare lafiya saboda datti da ƙura kan jawo cututtuka iri iri kamar mura, zazzabi, lasararsa kamar na faɗi a farko kuma al'adar mata Hausawa ma da kuma a cikin addinin Musulunci yana da kyau mutum ya kasance mai tsaftace muhallin shi a ko da yaushe. Share gida akai-akai yana kuma kawo kwanciyar hankali da zuciya. Gida mai tsafta za ka ga yasha banban sosai da gida wanda yake shirin gidan ba a yin tsafta. Share gida akai-akai yana taimakawa wajen kiyaye lafiya da tsaftar muhalli. Yana hana yaɗuwar cututtuka, taruwar ƙura. A al'ada da addini, tsafta alamar tarbiyya da imani ce. Gida mai tsafta yana kawo kwanciyar hankali da walwala. Share gida yana kare lafiyar iyali, iyali, baƙi da yana kuma nuna mutum mai tsari da nazari. Yin share share gida akai-akai yana sa gida ya zama wuri mai daɗin zama. Saboda haka share gida muhimmin bangare ne na kyakkyawar aiki a rayuwa. Kuma kowane addini kake, yana da kyau ace kana share gidan ka kana tsafta.

Eh, ina amfani da sauro net domin kare kai daga cizon sauro da kuma hana kamuwa da cututtuka musamman zazzabin cizon sauro wato Malaria. Amfani da sauro net ba kawai al'ada bace ko shawara ta likita kaɗai, illa hanya ce mai muhimmanci ta kula da, da lafiya da tsawon rayuwa musamman a ƙasashe masu zafi inda sauro ke yawaita kamar mu anan Nijeriya. A zahiri sauro net wata raga ce da ake shimfiɗawa akan gado domin hana sauro shiga yayin bacci. Sauro kan fi cizon mutum ne da daddare musamman lokacin bacci saboda jiki yana hutawa ba tare motsi ba. Idan mutum bai yi amfani da sauro net ba sauro kan cije shi cikin sauƙi wanda hakan kan kai ga kamuwa da cututtuka masu haɗari. Saboda haka amfani da sauro net hanya ce mai sauƙi amma mai matuƙar tasiri wajen kariya a bangaren lafiya. Amfani da sauro net yana taka muhimmiyar rawa wajen rage yaɗuwar cutar Malaria. Malaria cuta ce da ke addabar mutane da dama musamman yana da mata masu juna biyu. Yawan kamuwa da wannan cuta na iya haddasa rauni, rashin aiki da ma mutuwa a wasu lokuta. Amfani da sauro net yana rage haɗarin cizon sauro wanda ke nufin rage yawan kamuwa da Malaria da sauran cututtuka sauro ke haddasawa. A cikin al'umma da iyali amfani da sauro net yana nuna kulawa da kai da waɗanda ke kusa da kai. Iyaye da ke amfani da sauro net suna kare 'ya'yansu daga haɗarin cututtuka. Haka kuma amfani da sauro net a cikin gida yana taimakawa wajen rage yawan sauro a muhalli wanda ke amfanar kawo wannan, yana nuna cewa amfani da sauro net ba kariya ga mutum kaɗai ba ne illa kariya ga al'umma baki ɗaya. Saboda idan ka kamu da cuta zaka ta, ta, ta zazzabin cizon sauro, zaka iya guga don wanka wanda shi bai da ita. Amma sanan ɗin ka, ka je ka ci abinci ko wani abu zaka iya goga mai kuma kuka yi ma'amala ta musabaha da sauran su. A bangaren addini da tarbiyya kula da lafiya abu ne da ke ƙarfafawa jiki. Amana ne daga Allah. Don haka wajibi ne a kare shi daga cututtuka. Amfani da sauro net yana nuna mutum mai hankali da sanin ya kamata wanda ke ɗaukar matakin kariya kafin nan ana ta tasu. Wannan hali yana koyar da yara muhimmancin kare lafiya bin shawara wasu masana. A rayuwar yau da kullum amfani da sauro net yana taimakawa wajen samun bacci mai kyau. Idan sauro suna cizon mutum da daddare bacci kar liƙice. Zaka ji kawai ba ka iya yin bacci kana ta motsi da ka kwanta hakon taka na cikin bacci kuka ji sauro ya cije ka. Zaka ji bacci zaka ci kwata kwata ba kwanciyar hankali, ba natsuwa, gadamuwar sauro. Wannan yana ƙara ƙarfi, kuzari da iya yin aiki. Haka kuma sauro net baya da tsada sosai. Idan aka kwatanta da kuɗin maganin Malaria yin amfani da shi hanya ce ta riga ƙafi da tafi sauƙi a araha. Ma'aikatan lafiya da hukumomi da dama suna ƙarfafa amfani da sauro net musamman wanda aka shafa, aka shafe da maganin kashe sauro domin yana da tarihi sosai wajen kare lafiya. A ƙarshe ina amfani da sauro net domin muhimmancinsa wajen kare lafiya, hana cututtuka da tabbatar da rayuwa mai kyau. Amfani da sauro net yana rage haɗarin Malaria, yana kare, yana ƙara ingancin bacci kuma yana kare iyali baki ɗaya, yana kare iyali baki ɗaya. Saboda haka amfani da sauro net wajibi ne ga kowa musamman a yankunan mu da nan yammacin Afrika wanda muna ɗauke da zafi sannan kuma muna ɗauke da cututtuka. Ga mu baƙar fata, ga ƙazanta ta mana yawa a wajajen nan. Shiyasa dole ya kamata mutum dai ya dinga amfani da gidan sauro saboda shi gidan sauro kamar yanda na faɗi riga kafi ne kan magani. Saboda idan ka sa gidan sauro, sauron bazai cije ka ba ma, balan tana har kaje balan tana ma har ka je asibiti a ba ka maganin. Saboda idan, idan riga ƙafi, ƴan magana suke cewa riga ƙafi ya fi magani. Saboda haka in dai ka riga ka sha maganin ka, in dai ka riga ƙafa kana amfani da maganin gidan sauro to haka zai kare ka daga shigar cututtuka wanda zai taimaka ma lafiyanka kuma za ka kula ka yi rayuwa cikin jin daɗi da walwala. Takaitaccen bayi kuma amfani da sauro net yana, yana kare mutum daga cizon sauro da cutar Malaria. Yana rage yaɗuwar cututtuka musamman ga yara da mata masu juna biyu. Sauro net yana taimakawa wajen kulawa da lafiya da tarbiyya mai kyau. Amfani da shi hanya ce mai araha fiye da magani. Yana kare iyali da al'umma baki ɗaya. Addini da lafiya suna ƙarfafa riga ƙafi saboda haka sauro net muhimmancin kayan kare lafiya ne a cikin rayuwar mu saboda sai da lafiya ma ake neman kuɗi har a yi ƙidaya ta kuɗi. Saboda haka amfani da sauro net abu ne mai matuƙar muhimmanci.

Ina son yin wasa, musamman waɗanda ke haɗe da gudu, motsa gaɓoɓin jiki da ƙwallo, domin wannan nau'in wasa yana da fa'ida mai yawa ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Gudu yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin zuciya da huhu, yana motsa jiki baki ɗaya kuma yana ƙara kuzari. Lokacin da mutum ke gudu, jiki yana ƙuna ƙarin kuzari, yana ƙara ƙarin kuzari, yana rage ƙiba da kuma inganta lafiyar tsoka da ƙasusuwa. Gudu kuma yana ƙara ƙarfin zuciya da huhu, yana taimakawa wajen sa jini ya zagaye cikin sauƙi wanda ke rage haɗarin kamuwa da cututtuka kamar hawan jini da ciwon zuciya. Motsa gaɓoɓin jiki a cikin wasa kamar hannaye, ƙafafu, baya da wuyanka yana da matuƙar muhimmanci. Wannan motsi yana sa tsokoki, tsokoki su yi aiki, yana ƙarfafa haɗin kai tsakanin jiki da ƙwaƙwalwa da kuma taimakawa wajen hana jin ciwo ko gajiya. Haka kuma motsa gaɓoɓi yana rage damuwa, yana sa mutum ya ji daɗi kuma yana ƙara ƙwarewa a harkokokin yau da kullum. Idan aka haɗa, idan aka haɗa gudu da motsa gaɓoɓin jiki, jiki yana samun motsi mai daidaito da amfani wanda ke inganta lafiya da walwala gaba ɗaya. Bugu da ƙari wasa da ƙwallo yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa jin daɗi sosai. Ƙwallo na haɓaka haɗin kai, fahimtar dabarun wasa da saurin yanke shawara. Lokacin da mutum ke buga ƙwallo, sai ya koyi yin aiki tare da wasu, ya tsara dabaru ya kuma koyi bin dokoki. Wannan yana taimakawa wajen gina halaye masu kyau kamar ladabi, haƙuri da mutunta ƙa'idoji. Ƙwallo kuma wasa da ke, da ke motsa jiki jiki, ƙafa, hannu, baya da kai suna aiki tare da waɗanda ke ƙarfin tsoka da saurin motsi. Wasa irin wannan yana da fa'ida ga hankali da walwala ma yana rage damuwa da gajiyan ƙwaƙwalwa. Yana ƙara natsuwa da farin ciki. Haka nan yana sa mutum ya ji daɗin kasancewa cikin jama'a, musamman idan ana wasa tare da abokai. Gudu, motsa jiki da ƙwallo suna haɗuwa wajen gina jiki mai ƙarfi, zuciya mai lafiya da kuma hankali mai natsuwa. Wannan nau'in wasa yana sa mutum ya zama mai kuzari, lafiyayye da farin ciki. A takaice, son yin wasa da gudu, motsa gaɓoɓin jiki da ƙwallo, da ƙwallo ba wai kawai don jin daɗi ba ne, illa yana da fa'idoji masu yawa ga lafiya, tarbiyya da walwala da kuma duba lafiyar ƙwaƙwalwan ka karin ga jin kanka ko da yaushe cikin nishaɗi. Wasa yana taimakawa wajen samun tsoka mai ƙarfi, zuciya mai lafiya, haɗin kai da mutane da kuma natsuwa a rayuwa. Saboda haka irin wannan wasa abu ne mai kyau da kowa ya kamata ya yi a kai a kai domin samun jiki da zuciya cikin lafiya. Ina son haka sai ina son ya kasance. Ina son, ina son amfani da, ina son, ina son amfani da wannan. Ina son yin wasa wanda ya haɗa da gudu, motsa gaɓoɓi da kuma ƙwallo. Domin wannan haɗin yana da fa'idoji masu yawa ga lafiyar jiki da tunani. Gudu yana taimakawa zuciya da huhu su yi aiki yadda ya kamata. Haka nan gudu yana sa jiki fitar da sinadarin endorphin wanda yake sa mutum farin ciki da natsuwa. Saboda haka gudu ba wai kawai wasa ba ne, illa wani ɓangare ne na kula da lafiya da jin daɗi. Motsa gaɓoɓi wato hannu da ƙafa yana taimakawa wajen haɗin kai na tsokoki daga ƙwan jiki. Lokacin da mutum ke motsa gaɓoɓinsa, yana kuma yana rage haɗarin rauni ko matsalolin lafiya. Haka nan motsa gaɓoɓi yana taimakawa wajen ƙara sassauci da juriya wanda zai iya amfani sosai wasanni daban daban rayuwar yau da kullum. Ƙwallo kuwa wasa ne da ke haɗa duk waɗannan abubuwa. Lokacin wasa da ƙwallo, mutum yana yin gudu, yana motsa gaɓoɓinsa, yana amfani da hankali, da tunani, da ƙwaƙwalwarsa da yanke shawara nan take cikin ƙwaƙwalwa akan abin da ya fi kamata ka yi. Kuma wasa da ƙwallo yana koya wa mutum haɗin kai, aiki tare da abokan wasa da fahimtar dokokin wasa. Wannan yana gina mutum mai ƙarfin jiki da tunanin wanda zai iya fuskantar ƙalubale daidai gwargwado da rayuwa. Wani abu mai muhimmanci game da irin wannan wasa shine nishaɗi da jin daɗi. Lokacin da mutum yake gudu, motsa gaɓoɓi da yin ƙwallon jiki da hankali suna samun walwala. Wannan yana taimakawa wajen rage damuwa da gajiya na tunani. Wannan wasanni wannan suna kuma ƙara ƙarfin zuciya, suna koyar da mutum ƙwazo, juriya da kuma kiyaye lafiya. Al'ada yara da matasa suna son irin wannan wasa saboda yana ba su damar fitar da kuzari, yin mu'amala da abokai da gina ƙwarewa a wasanni daban daban. Mutane masu shekaru ma suna iya yin gudu da motsa gaɓoɓi domin kiyaye lafiya, rage ƙiba da kuma ƙara ƙarfin jiki. Saboda haka wannan wasa yana dacewa ga kowa da kowa a rayuwar da yau da kullum. Yin irin wannan.

Dangantaka ta da makwabta tana da kyau sosai. Kuma wannan dangantaka tana taka muhimmiyar rawa a rayuwata yau da kullum. Domin makwabci bawai mutum ne kawai da ke zaune kusa da kai ba, illa wani muhimmin bangare ne na rayuwarka. Zamantakewarka da lafiyar ka gaba ɗaya idan aka ce al'umma mai ƙarfi to dole ne a samu kyakkyawar dangantaka tsakanin makwabta. Domin zaman lafiya da haɗin kai sune ginshiƙin rayuwar jama'a. A zahiri, dangantaka da makwabtaka tana farawa ne daga gaisuwa da mutunta juna. A duk lokacin da na haɗu da makwabci, ina gaishe shi cikin ladabi, ina tambayar lafiyarsa, ina nuna masa kulawa da damuwa. Wannan damuwa, wannan gaisuwa mai sauƙi tana da tasiri mai girma domin tana buɗe ƙofa ga fahimta da ƙauna. Mutum da ke gaisuwa da makwabcinsa yana nuna cewa yana ganin darajarsa kuma yana shirye, shirya rayuwarsa. A cikin al'adar Hausawa makwabci yana da matsayi na musamman. Tun daga ƙuruciya ake koya wa yara cewa makwabci kamar ɗan'uwa ne. Idan makwabci yana cikin farin ciki ana taya shi murna. Idan yana cikin damuwa ana jajinta masa ta hanyar nuna alhini a cikin wannan halin da yake ciki. Idan ya yi aure ana taimaka wa, idan an yi mutuwa ana bada goyon baya. Wannan al'ada ce ta taimakawa wajen gina al'umma mai cike da tausayi da haɗin kai inda kowa ke jin yana da mutane a bayinsa. Dangantaka ta da makwabtaka tana bayyana ta hanyar taimakon juna a lokutan bukata. Idan akwai abin da makwabci ya rasa ko yake bukata, ina ƙoƙarin taimaka wa. Matuƙar ina da wannan abin da zan taimaka mishi ko da na kuɗi ne, ko abinci ko magana ta baki. Haka nan idan ni na shiga wani hali ina samun goyon baya daga makwabta. Wannan taimako na iya kasancewa ta hanyar raba abinci, bada shawara ko taimako wajen aiki. Wannan haɗin kai yana sa rayuwa ta zama mai sauƙi daɗi. A bangaren addini, musamman addinin Musulunci an, an ba makwabci muhimmanci ƙwarai. Saboda Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya jaddada haƙƙo'in makwabci har ma ya nuna cewa mutumin kirki shine wanda bai cutar da makwabcinsa ba kuma yake yi masa alheri. Dangantaka da makwabtaka tana ginuwa a kan wannan koyarwa ta addini inda nake ƙoƙarin guje wa duk wani abu da zai iya cutar da su ko da ta baki ne ko ta aiki. Haka kuma ina ƙoƙarin zama makwabci nagari ta hanyar kiyaye tsafta da tsari. Ina kula da muhalli, bani zubar da shara a wuraren da zasu damu makwabta. Kuma ina ƙoƙarin rage hayaniya ko duk wani abu da zai kawo ma-mana damuwa tsakaninmu. Wannan kula tana taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya da fahimtar, da fahimtar juna. Domin yawancin rigingimu tsakanin makwabta suna faruwa ne saboda rashin kula da waɗannan abubuwa. Dangantaka ta da makwabtaka tana kuma taimakawa wajen tsaron al'umma. Lokacin da makwabta ke fahimtar juna, suna kula da juna, suna sanar da juna idan sun, idan sun ga wani abu da bai dace ba. Wannan yana rage laifuka da matsaloli yana kuma sa kowa yaji yana cikin aminci. Idan aka samu wata matsala makwabta kan haɗu su magance ta cikin hikima da fahimta. A rayuwar yau da kullum kyakkyawar dangantaka da makwabtaka tana rage kaɗaici da damuwa. Mutum yana jin yana da mutane da zai iya magana da su, ya yi dariya da su, ya raba, ya raba damuwarsa da su. Wannan yana da matuƙar muhimmanci ga lafiya, tunani da zuciya. Domin mutum baya rayuwa shi kaɗai. Dangantaka mai kyau da makwabta tana cike da gibin zamantakewa da ke cikin rayuwar zamani. Haka kuma wannan dangantaka tana zama darasi ga yara da ke ganin iyayensu suna girmama makwabta, suna taimaka musu, su ma suna girma da wannan kyakkyawar tarbiyya. Wannan yana taimakawa wajen gina al'umma ta gaba mai cike da ladabi, tausayi da zaman lafiya. Saboda haka dangantaka da makwabtaka ba tsaya, ba ta tsaya a kan mutum ɗaya ba, tana shafar al'umma baki ɗaya. Saboda idan ya kasance ko'ina al'umma suna, sun tsaya, sun haɗa kai makwabtaka to za ku ga abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. Duk da cewa a wasu lokuta ana iya samun rashin fahimta ko saɓani tsakanin makwabta, ina ƙoƙarin magance su cikin haƙuri da hikima. Mai makon faɗa ko tashin hankali ina fifita tattaunawa da fahimtar juna. Wannan hanya tana taimakawa wajen warware matsaloli da suna iya yin tsanani. Tana kuma ƙarfafa dangantaka fiye. A ƙarshe, dangantaka da makwabtaka tana da muhimmanci ƙwarai a rayuwata. Ita ce ke kawo zaman lafiya, taimakon juna, tsaro da walwala. Kyakkyawar dangantaka da makwabtaka tana gina al'umma mai ƙarfi. Idan kowa ke jin ana kula da shi kuma ana girmama shi. Saboda haka ina ƙoƙarin kasancewa makwabci nagari mai tausayi, mai girmamawa da mai son zaman lafiya. Domin na san cewa kyakkyawar dangantaka da makwabtaka ita ce tushen rayuwa mai kyau.

Eh, ina iya hawan keke kuma wannan abu yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwa, lafiyar jiki da jin daɗi gaba ɗaya. Hawan keke ba wani nishaɗi bane, illa hanya ce mai sauƙi da tasiri wajen motsa jiki, ƙarfafa tsokoki da kuma inganta lafiyar zuciya da huhu. Hakanan hawan keke yana taimakawa wajen rage damuwa da gajiya. Yana ba mutum dama fitar da kuzari da samun walwala. A zahiri hawan keke yana da amfani, tsokokin ƙafafu da hannaye. Yana motsa gaɓoɓi, yana ƙara sassauci da ƙarfin jiki. Yana taimakawa wajen rage ƙiba, yana ƙarfafa tsokokin ciki da baya, kuma yana ƙara daidaito da juriya a jiki. Mutum da ke hawan keke akai akai yana samun jiki mai ƙarfi, da ƙarfin jure wahala wanda zai iya amfani da shi a ayyuka daban daban na yau da kullum da yake yi a rayuwan nan tamu ta yau da gobe. Idan ka kasance kai ɗin mai hawan keke ne. Hawan keke kuma yana taimakawa wajen lafiyar zuciya da huhu. Lokacin da mutum yake hawan keke, jini yana zagayawa da kyau. Zuciya tana samun motsa jiki mai kyau kuma huhu yana ƙara ƙarfin shaƙar iska. Wannan yana rage haɗarin cututtuka kamar hawan jini, ciwon sikari da matsarolin zuciya. Saboda haka hawan keke hanya ce mai amfani wajen ƙara lafiya a kowane zamani. A bangaren zamantakewa hawan keke yana ba mutum damar mu'amala da wasu, musamman idan ana hawan keke a cikin ƙungiya ko tare da abokai. Wannan yana ƙara zumunci, haɗin kai da nishaɗi a rayuwa. Hakanan hawan keke yana koya wa mutum ladaɓi, haƙuri da kiyaye dokoki musamman wajen hawan titi, wanda yake zama darasi mai amfani a rayuwar yau da kullum. Hawan keke yana da tasiri mai kyau ga lafiyar tunani. Yana rage damuwa, gajiya ta zuciya da tunanin rashin natsuwa. Mutum da ke hawan keke akai akai yana samun natsuwa da walwala. Yana iya mai da hankali a ayyukansa na yau da kullum. Hakanan yawan hawan keke yana taimakawa wajen inganta tunani da ƙirƙira domin jiki da hankali suna aiki tare yayin da mutum yake jan ainihin wannan keken lokacin da yake tafiya. Saboda yana hanya ne kana amfani da gaɓoɓin jikinka sannan kana amfani da ƙwaƙwalwarka, kana amfani da ƙarfin ka, kana amfani da jikinka ko'ina a jikinka yana fatan haka zai ƙara maka. Hawan keke yana da tasiri mai kyau ga tafiyar tunani. Yana rage damuwa, gajiya da zuciya, tunani, tanan ne rashin natsuwa. Mutum da yake hawan keke akai akai yana samun natsuwa da walwala. Yana iya mai da hankali a ayyukansa yau da kullum fiye da wanda baya hawan keken nan. Hawan keke yana taimakawa wajen inganta tunani da ƙirƙira domin, domin jiki da hankali suna aiki tare yayin motsa jiki. Idan na ce yana taimakawa jin ƙira saboda a lokacin da kake hawan keke, lokacin ƙwaƙwalwarka zata, zata koma sabuwa, zata zauna ba wani abu da yake kanta illa hankalinka ya, ya koma kan hawan keken wannan. Wanda duk wani abu da kake gani shi zai saka cikin farin ciki da nishiɗuwa. A rayuwar yau da kullum hawan keke ba kawai nishaɗi bane illa hanyar tafiya ce mai araha da sauri musamman a birane ko ƙauyuka. Yana rage dogaro ga mota, sufuri, yana rage hayaniya da ƙurbatar muhalli. Saboda idan kana amfani da mota ko jirgi ko wani abu, kuna fitar da iska wadda mutane za su shaƙa ko kuma wadda ta gurbata muhalli ta shafe abubuwan iska da kuke shafa da kuma muhallinku tana iya samu ku cututtuka daban daban. Amma idan ka hau keke, naka ji keke lafiya ƙalau baye da wani babu wani abu da yake haddasawa illa ƙara ma lafiya ma ta motsa jikinka. In kana tafiya, sannan kuma ga jin daɗi kuma kana shan iska. A rayuwar yau da kullum hawan keke ba wani nishaɗi bane, illa hanyar tafiya ce mai arha da sauri musamman a birane ko ƙauyuka. Yana rage dogaro ga mota ko sufuri, yana rage hayaniya da ƙurbatar muhalli. Hakanan yana koyar da ɗabi'u masu kyau, kamar bin dokoki, lura da yanayin titi da kula da lafiya. Duk da cewa wasu suna ganin hawan keke wasa ne na yara ko mazauka dai manya ma suna iya amfani da shi domin lafiya, motsa jiki da nishaɗi. Hakanan ana iya amfani da keke wajen yawon shaƙatawa, amfani da keke wajen yawon shaƙatawa, wasanni, wajen yin wasanni. Saboda yanzu haka akwai gasanni da ake na hawan keke. A ƙarshe iya hawan keke yana da matuƙar amfani ga jiki, hankali da rayuwa yau da kullum. Yana ƙarfafa tsokokin zuciya da huhu, yana rage damuwa da gajiya, yana ba da nishaɗi da walwala kuma yana koya ladabi da haƙuri. Saboda haka ina iya hawan keke domin sanin cewa wannan wasa da motsa jiki ina yawan hawan keke. A takaice ina yawan hawan keke da motsa jiki da ƙarfafa tsokoki. Yana inganta lafiyar zuciya da huhu, yana rage damuwa da gajiya, yana koya ladabi da haƙuri, yana ba da nishaɗi da walwala, yana taimaka.

Eh, wayata tana daidaita haske da kanta saboda wannan fasaha tana da matuƙar amfani ga lafiyar mu, musamman wurin kare ido, rage gajiya da ba da jin daɗin kallo. Sikirin ɗin waya allo a kowane lokacin. Wannan tsarin ana kiransa da auto brightness da turanci ko adaptive brightness a turance, wanda wayar ke amfani da na'urar gano haske light sensor domin tantance yanayin hasken muhalli sannan ta daidaita hasken allon ta yadda ya dace ta auna shi yadda ba za ta cutar da idonka ba. A zahiri, idan akwai haske sosai a waje wayarka tana ƙara haske domin a iya ganin allo da kyau. Idan kuma kana cikin wuri mai duhu, wayar tana rage haske domin kada ido su gaji kuma domin rage amfani da batiri. Wannan fasaha tana taimakawa wajen kiyaye ido daga haske mai ƙarfi da kuma rage damuwa ga ido yayin da kallon allo na dogon lokaci sannan kuma tana ƙara lafiyar wato batirinka. Haka kuma daidaita haske da kanta yana taimakawa wajen tsawaita rayuwar batiri. Idan haske ya yi yawa ba tare da bukata ba, batiri yana ƙone wa da sauri. Amma idan wayarka ta daidaita kanta, tana rage haske lokacin da bai dace ba. Wannan ya rage, wannan ya rage amfani da wutar lantarki da kuma tsawaita lokacin da za'a iya amfani da waya kafin a sake sanya wani cajin. Idan da farko wayarka za ta ɗauki sa'o'i kamar guda ashirin da biyu ba tare da ta cajin ta ya ɗauke ba sannan sai kuma ƙara hasken ka, ba ka sai ta ce ba rage haske da ka-da kai to wayarka za ka ga ta zo ta, ta ƙare a cikin sa'o'i goma sha uku ko sha huɗu. Ka ga an yi ba'a yi ba. A cikin rayuwar yau da kullum wannan fasaha tana sauƙaƙawa amfani da waya. Ba sai mutum yana ƙara ko rage haske da hannu ba. Ko wane lokaci wayar tana yin wannan aiki cikin hankali bisa yanayin waje da abubuwa da kewaye. Wannan yana ba mutum natsuwa da jin daɗin amfani da waya, musamman idan ana amfani da ita na dogon lokaci wajen karatu ko kallo ko aiki. Haka kuma fasahar daidaita haske da kanta tana taimakawa wajen kare lafiyar ido musamman ga gyara, musamman gyara da matsasa dake yawan amfani da waya. Idan haske ya yi yawa, ko ya ƙasa sosai, ido kan gaji, kan yaji ko kuma ya yi, ya yi ruwa. Wayar da ke daidaita haske da kanta tana rage wannan haɗari, tana sa ido su kasance cikin kwanciyar hankali. Duk da haka, ana iya kashe wannan fasaha, idan mutum yana son sarrafa haske da kansa wasu lokuta, musamman lokacin kallon fina-finai ko wasa. Mutum na iya son ya ƙara haske sama da yadda na'urar ke gani domin samun nishaɗi da kyau a allo. Amma a mafi yawan lokaci daidaita haske da kanta yana aiki ne sosai wajen sauƙaƙa rayuwa. Hakasance waya tana daidaita haske da kanta domin ta bani jin daɗin kallon allo, ta rage gajiya ga ido, da rage amfani da batiri. Wannan fasaha tana taimakawa mutum ya yi amfani da waya cikin sauƙi da aminci. Tana kuma, tana kuma kiyaye lafiyar da walwala yayin da amfani da ita. Saboda haka daidaita haske da kanta, fasaha ce mai muhimmanci. A taƙaitaccen bayani, wayata tana daidaita haske da kanta ta amfani da na'urar gano haske. Wannan yana rage gajiyar ido da kare lafiyarsa. Yana ƙara jin daɗin amfani da waya. Yana tsawaita rayuwar batiri. Idan wajen haske ne, haske yana ƙaruwa. Idan wajen duhu ne, haske yana raguwa yadda ba zai ba idonka matsala ba. Saboda idan kana cikin guri, wanda yake da haske kamar ka fita cikin rana dole kana ba wayarka idan hasken ta kaɗan ne, dole kana buƙatar ka ƙara hasken ta ya yi haske sosai ta yadda za ka iya ganin abun da yake cikin wayar saboda idan ba a ƙara ba babu abun da za ka gani. Za ka dinga ganin duhu a kan wayanka. Idan kuma kana cikin duhu a cikin wayarka gurin da yake cikin duhu kama cikin ɗaki, to ana buƙatar hasken wayarka irin ya kasance kaɗan idan ya yi saboda idan ya yi yawa zai takurama idonka. Wannan shine babban matsalar da zai iya haskawa. Idan wajen haske ne, haske yana ƙaruwa. Idan wajen duhu ne yana raguwa. Yana sauƙaƙa amfani da waya na dogon lokaci. Ana iya kashe fasahar idan ana so. Saboda haka daidaita haske da kanta yana da amfani da waya, lafiya da jin daɗi. Amma fa ba kowane mutum bane yake sanya wayar shi, ta dinga daidaita haske da kanta saboda, saboda cewa idan wannan, idan ka sanya da wannan waya taka sanya ta a daidaita haske akwai lokutan da.

Eh, ina amfani da ruwan rijiya, kuma wannan yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa, musamman wajen samun ruwa mai tsabta da araha. Ruwan rijiya yana nufin ruwan da ake haƙowa daga ƙasa, wanda yake zuwa daga ma'adinai ko ruwan karkashin ƙasa. Wannan ruwa yana taimakawa mutane da yawa wajen sha, girki, wanke kaya da sauran ayyukan yau da kullum. A zahiri amfani da ruwan rijiya yana da fa'ida sosai, musamman a wuraren da babu ruwa daga famfo ko ruwan bututu. Yana rage dogaro ga ruwan daga wurare masu nisa kuma yana samar da ruwa kusa da gida. Haka kuma ruwan rijiya na iya zama hanya mai araha wajen samun ruwa idan aka kula da shi da kyau. Idan aka tsabtace rijiyar da kyau kuma aka rufe ta daga datti, ruwa yana kasancewa mai tsabta da lafiya. Amfani da ruwan rijiya yana da tasiri sosai ga aikin gida yau da kullum. Ana amfani da shi wajen wanke kayan gida, girki, wanke hannu da fuska da shayar da dabbobi. Haka kuma idan ana amfani da ruwan rijiya mai tsabta, yana taimakawa wajen hana kamuwa da cututtuka kamar ciwon ciki, gudawa da cututtuka na fata. Saboda haka kula da tsabtar ruwan rijiya abu ne mai matuƙar muhimmanci ga rayuwar masu amfani da ruwan rijiya, musamman waɗanda suke cikin karkara da ƙauyuka. A wasu lokuta ana iya amfani, ana iya ɗaukar matakin kariya kamar tace ruwa ko tafasa shi kafin, ko fatata shi kafin amfani da shi kafin, misali kafin a sha shi, domin tabbatar da cewa babu wasu ƙwayoyin cuta ko datti da zai cutar da lafiyar ɗan adam. Wannan yana cewa amfani da ru-ruwan rijiya ba kawai samun ruwa bane ba, illa aiki ne da ke buƙatar hankali da kulawa. Haka kuma rijiya da aka kula da kyau na iya ɗurewa shekaru da dama, tana samar da ruwa ga mutane da yawa a gida da unguwa da ma garuruwa baki ɗaya. Sakamakon idan ba a kula da ita ba, ruwan zai iya samun ma'ala ko ruwan ya ɓace, ruwan ya lalace. Idan an bar ita tarkace da, da, da dauɗa suna shiga ciki, rijiya ta iya samun ma'tsala ta rasa ruwa ko kuma ta kasance ƙazamta, yanda kwata-kwata mutanen da kansu ma za su daina amfani da ita saboda ruwan ba yi da kyau. Amma idan aka kula da ita, rijiya za ta tsaya ana shan ruwa mai tsabta wanda zai dinga ƙara ma mutane lafiya. Sakamakon idan aka barta da tarkace, za ta lalace ne, shi ne. A wasu lokuta ana iya ɗaukar matakin kariya kamar tace ruwan ko tafasa shi kafin amfani domin tabbatar da cewa babu ƙwayoyin cuta da za su cutar da ɗan adam. Amfani da ruwan rijiya yana kuma da alaka da al'ada da zamantakewa. A wasu al'ummomi, mutane suna taruwa, suna taruwa a wajen rijiya, suna taimakawa juna wajen ɗaukar ruwa, tsabtace rijiyar da kula da ita. Wannan yana ƙarfafa zoo. Wannan yana ƙarfafa zumunci, haɗin kai da taimakon juna. Rijiyar ruwa ba kawai wuri ne na ruwa ba, illa wuri ne da ke haɗa al'umma. Especi, musan musamman a cikin 'yan ƙauyuka, namu da kuma gurare da ba mutane sosai, rijiya tana kasancewa matatara inda ake haduwa, a sada zumunci, a yi shawara, a yi, a tattauna a kan abubuwa masu matuƙar muhimmanci. A bangaren muhalli, amfani da ruwan rijiya yana taimakawa wajen rage matsin lamba a kan albarkatun ruwa daga famfo ko koguna. Idan an yi amfani da ruwan rijiya cikin hikima, zai rage yawan amfani da ruwa daga sauran hanyoyi, yana kuma taimakawa wajen kiyaye albarkatun ruwa a gida da ƙasa baki daya. A ƙarshe, ina amfani da ruwan rijiya domin yana samar da ruwa mai tsabta da araha, yana taimakawa wajen aikin gida, lafiya kuma yana ƙarkafa haɗin kai tsakanin mutane a unguwa. Ampani da ruwan rijiya yana da matuƙar muhimmanci, yana da, yana da matuƙar muhimmanci musamman a wuraren da ba a samu ruwa daga pampo ba. Saboda haka kula da ruwan rijiya da tsabta hikima da abu ne da ya kamata kowa ya yi. Na ce, ana yawan yanzu dai mutanenmu ba su cika amfani da ruwan rijiya saboda ci gaba da aka samu. Amma har yanzu akwai gidajen da za ka ga suna amfani da ruwan rijiya. Ko kuma irin ƙauyuka idan ka shiga lunguna da sako na ƙasa, za ka ga ana amfani da ruwan rijiya kala kala wanda mutane suna amfani da shi. Wasu za ka ga suna kula da shi yadda ya kamata kuma za ka ga irin ruwan gashi sun bar shi yana lalacewa. Wannan daga sun yi amfani na 'yan shekaru, za ka ga rijiya ta samu matsala irin dauɗa tana ciki kokuma mutane suna kamuwa. Idan ba a kula da, da rijiya, mutane za su dinga kamuwa da irin gudawa da amai da sauran cututtuka da suka shafi shan ruwa. Amma idan aka gyara shi, ruwan zai kasance cikin aminci. A takaice, ina amfani da ruwan rijiya domin yana samar da ruwa mai tsabta da araha, yana amfani wajen sha, girki, wanke kaya da sauran.

Eh, tabbas sosai ma ina bin ƙa'idojin aiki. Saboda duk wanda yake yin aiki kuma baya bin ƙa'idojin aiki, aikinsa zai kasance ya tafi abanzace, alalace. To, da farko miye ƙa'idojin aiki? Ƙa'idojin aiki suna nufin dokoki, ƙa'idoji ko ƙa'idojin da aka tsara domin jagorantar yadda mutum ko ma'aikata suke gudanar da ayyukansu na yau da kullum a wurin aiki. Wannan yana nufin hanyoyi da tsarin da za su tabbatar da cewa duk wani aiki yana gudana cikin tsari da kuma yarda da aka yarda ya gudana. Ƙa'idojin aiki suna da matuƙar muhimmanci a kowane fanni na rayuwa, musamman a wuraren aiki, makarantu, masana'antu har ma a gida. A zahiri ba kawai ƙa'ida ce ta takarda ba, ƙa'idojin aiki suna kasancewa tsarin da ke ba da jagora ga duk wanda ke gudanar da aiki domin guje wa rashin tsari, kuskure, rashin aminci da rashin nasara. Su ne suke tabbatar da cewa kowane aiki yana tafiya bisa lokaci, bisa tsari da bisa ƙa'ida. Muhimmancin ƙa'idojin aiki. Ƙa'idojin aiki suna da amfani mai yawa ga mutum, ga ma'aikata, ga shugabanni da kuma al'umma baki ɗaya. Da farko suna taimakawa wajen tsara aiki. Idan mutum ko ma'aikata suna da tsari na yadda za su gudanar da ayyukansu, hakan yana rage ruɗani da rashin sanin abin yi. Tsari yana sa mutum ya san abin da zai fara da abin da zai ƙara da kuma lokacin da za'a kammala shi. Sannan ƙa'idojin aiki suna taimakawa wajen inganta aiki da sakamako. Lokacin da aka bi ƙa'idojin aiki, yana gudana a cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ko kayan aiki ba. Wannan yana sa aikin yafi kyau kuma yafi inganci sakamakon wanda ba abu wannan ƙa'idoji na aiki ba. Haka kuma ƙa'idojin aiki suna taimakawa wajen ƙara lafiya da tsaro a wuraren aiki, musamman masana'antu, gini, ofis. Akwai abubuwa da yawa da ka iya zama haɗari idan aka bi ƙa'idojin aiki kamar amfani da kayan kariya, bin dokokin aiki da kiyaye tsafta. Ana rage haɗarin rauni, rashin lafiya ko haɗarin wuta. Ƙa'idojin aiki suna kuma ƙarfafa haɗin kai da aiki tare a wuraren da mutane da yawa ke aiki. Idan babu aiki, kowa zai yi abin da ya ga dama ne. Wannan zai kawo rikici da rashin haɗin kai. Amma idan ana bin ƙa'idojin aiki, kowa yana sanin aikinsa da kuma haƙƙinsa da nauyinsa da abin da ya kamata yayi da wanda bai kamata yayi a wurin aiki ba, wanda ke sa aiki ya tafi lafiya lau da haɗin kai. Sannan ƙa'idojin aiki suna taimakawa shugabanni wajen kulawa da aiki. Idan akwai ƙa'idoji, shugaba zai iya duba ko ma'aikata suna yin abin da ya dace ko kuma idan wani abu ya tafi ba daidai ba, zai iya gyara shi cikin sauƙi ta hanyar duba wannan jerin ƙa'idoji na aikin. Wannan yana rage rashin fahimta da rikici a wurin aiki. Misalan ƙa'idojin-- ƙa'idojin aiki suna da yawa kuma sun bambanta bisa yanayin wurin aiki. Wasu daga cikin ƙa'idojin da aka fi amfani dasu sun haɗa da bin lokaci, zuwa wurin aiki kan lokaci, fara aiki da wuri, kammala aiki cikin lokaci da aka tsara, amfani da kayan aiki yadda ya kamata, kada a yi asarar kayan aiki, a kula da su, a gyara su idan sun lalace, tsaro da lafiya, sanya kayan kariya, bin dokokin wuri, wucewa haɗari, hulɗar aiki da abokan aiki, yin aiki a cikin mutunci da haɗin kai, guje wa daga shirya tattaunawa cikin ladabi. Rahotannin aiki, bayar da rahoto ga shugabanni ko masu kula da aikin domin sanin halin da aikin ke ciki. Tsafta da tsaftar muhalli, kula da wurin aiki, tsaftace, ba da shara a wuraren, sirri da-- sirri da amana, kare sirrin aiki da bayanai. Kada a watsa bayanai da ba su dace ba game da wannan aikin da ake yi ga wasu wanda bai kamata su san abin da ake ba. Hanyoyin kula da ƙa'idojin aiki, sanin ƙa'idoji da koyonta. Kowa ya fahimci abin da ake nufi da aiwatar da ƙa'ida, ƙa'ida aikace ba wai kawai sanin ƙa'ida ba amma yin aiki da ita. Saboda yanzu idan ka san ƙa'idojin aiki kuma ba ka amfani da su, ka yi aikin banza. Saboda haka dole ya kasance kana aiwatar da ƙa'idar aikin ba wai ka san ta ba a kanka. Bibiya da lura, shugabanni su, su lura da yadda ma'aikata ke bin ƙa'idojii su kuma gyara duk abin da bai dace ba, bai bi ƙa'idar aiki ba. Su tsawatar da ma'aikata domin su san abin da za su gyara. Horoswa da kawar da ma'aikata. Horaswa a kai yana tabbatar da cewa kowa yana fahimtar ƙa'idoji da kyau. Lalubo hanyoyi na inganta ƙa'idoji a koyaushe, a duba idan akwai abubuwa da za'a iya gyara ko inganta domin aiki yafi kyau. Fa'idoji, ƙa'idojin aiki. Ƙa'idojin aiki suna da fa'ida mai yawa daga lafiya da tsaro, zuwa.

A gaskiya bana iya ɗinka tufafi. A gaskiya ban iya wannan aiki ba yadda ya kamata amma wannan ba abin kunya bane illa wani ɓangare ne na rayuwa da mutum zai iya koya a hankali idan ya so. Ɗinka tufafi aiki ne na gida da ke da muhimmanci amma rashin iya yinsa ba yana nufin mutum ba shi da tarbiyya ko rashin hankali ba. Yawanci mutane suna da ayyuka daban daban da suka fi ƙwarewa a kansu, ayin da wasu ayyukan kuma ba su saba da su ba. A zahiri ɗinka tufafi na nufin tsara kaya bayan an wanke su domin su kasance cikin tsari, tsafta da sauƙin samu lokacin da ake buƙata. Wannan aiki yana taimakawa wajen kiyaye tufafi daga murɗewa, lalacewa ko ɓata. Siffa. Duk da haka ba kowa ne yake iya yin wannan aiki da kyau ba musamman idan kai ba, ba ka saba ba, ba ka saba da shi ba tun ƙuruciya. A wasu gudaje, a wasu gidaje ana raba ayyukan gida ne bisa al'ada ko yanayin rayuwa. Wasu mutane suna girma ne a gidajensu ba su da alhakin ɗinka tufafi domin akwai wasu da suke yin wannan aiki. A maimakonsu wannan yana sa mutum ya taso ba tare da koyon wannan fasaha ba. Saboda haka rashin iya ɗinka tufafi ba laifi bane illa dai rashin ƙwarewa ce da za a iya gyarawa idan ana so. Haka kuma wasu mutane suna ganin ɗinka tufafi aiki ne mai ɗaukar lokaci da haƙuri wanda ba su da sha'awa ko kuzarin yinsa. Wannan ba yana nufin sakaci bane illa dai bambancin ɗabi'a da yadda mutane ke tafiyar da ayyukansu na yau da kullum a rayuwa. Wasu sun fi son gyaran gida, wasu girki, wasu tsafta yayin da wasu kuma basa jin daɗin ɗinka kaya. A bangaren tarbiyya da rayuwa, koyon ɗinki tufafi na iya zama abu mai amfani sosai. Yana koya tsari, haƙuri da kula da kayan mutum. Amma duk da haka rayuwa koyaushe tana ba da dama ta koya sabbin abubuwa. A kowane lokaci mutum na iya fara koyon ɗinka tufafi a kowane zamani. Ba dole sai tun ƙuruciya ba. A zamanin yau ma wasu mutane suna amfani da hanyoyi daban daban kamar rataye tufafi ko ajiye su ba tare da ɗinka su sosai ba. Wasu kuma suna dogaro da wasu mutane ko sabis na wanki. Wannan ya nuna cewa rayuwa ta zamani ta sauƙaƙa wasu ayyuka duk da cewa sanin yadda ake ɗinka tufafi har yanzu fasaha ce mai kyau. Abu mafi muhimmanci shine mutum ya san inda yake da rauni kuma ya amince da gaskiya. Faɗin gaskiya ban iya ba alama ce ta gaskiya da fahimtar kai. Idan mutum ya so zai iya koyon wannan aiki a hankali idan kuma bai, bai, bai da bukata zai iya tsara rayuwarsa ta yadda wannan ba zai zama matsala a gare shi ba. Ga shi ban iya ɗinka tufafi a halin yanzu ba amma hakan ba, ba yana nufin cewa ni ban iya ba ko kuma ba ni da kirki ko kuma na kasance malalaci. Rayuwa tana cike da koyon abubuwa saboda haka idan ka iya ɗinki ni kuma dole akwai wani abu wanda ni ma na iya ba ka iya ba saboda ɗinkin akwai wanda suke gadar shi akwai kuma wanda sun ɗauke shi a matsayin sana'a. To saboda haka dole kowa ya tsaya a inda yake. To in yanzu haka idan ba ni da ta sana'a kuma na ji koyon ɗinkin yana burge ni ko da ace ba ni da ban iya ba, ba ni da wani horarwa a kan shi. Idan na zo naɗa na ce zan koya hakan zai taimaka min sosai domin in koya shi. Idan kuma ban ko idan kuma ina da wata hanya da nake bi domin yin kasuwanci na kamar noma, kiwo, sai kasuwanci, sai da wani abu ko gyaran wani abu wannan shi ma duk ba matsala bane ba. A takai ce ni dai gaskiya ban iya ɗinka tufafi sosai a halin yanzu ba kuma wannan ba laifi bane ba illa rashin ƙwarewa ce. Wasu mutane ba su saba da aikin tun ƙuruciya ba. Na ce wasu saba na ce wasu mutane ba su saba da aikin tun ƙuruciya ba. Ina nufin wasu mutanen ba su saba da aikin tun da suka taso suna ƴan yara ba wasu kuma daman a gidansu kamar gadon su ne a gidansu sai sa za ka ga sun tashi sun iya ɗinka kaya lafiya ƙalau ba tare da wata matsala ba.

A gaskiya ina amfani da sabulu na wanka kala kala. Ina amfani da sabulu wanka kamar su Dettol, Septol, Giv da sauran wanda ban zayyano ba a nan gun saboda na manta shi. Ina amfani da su manya jin daɗin aiki da su amma cikin ƴan kwanakin nan gaskiya nafi aiki da Dettol da kuma Septol musamman ma Dettol mai mentol a jiki. Shine ina amfani da kuma sabulun wanki wanda shi idan zan wanke kayayyaki na musamman singileti da gajeren wando ko kuma riga ta, ina ƙoƙari gaskiya ina sawa saboda amfani da sabulu yana da matuƙar amfani saboda yana taimakawa musamman idan kana amfani da sabulun da suka kasance suna da ƴan magunguna a jiki kamar su Dettol da Septol. Zaka ga akwai magunguna a cikinsu wanda suke taimakawa wurin kashe ƙwayoyin cutuka da suke jikin fataka da kuma bacterias a jikin fataka. Shiyasa nake amfani da su sannan kuma suna fitar da dauɗa a jikin mutum.

Eh to a gaskiya yanzu sakamakon ina makaranta da Legon na kama ɗaki ni kaɗai ina biyan kuɗin haya bana kunna wuta da itace ina amfani da gas ne shi yasa amma kwanakin baya ina koma gida ƙauyen mu ina amfani da wato ita ainihin ina kunna wuta idan zan dafa abinci ko dafa ruwan zafi kai har wuta ma muna ji da itace idan ana sanyi haka mu kunna amma ka kunna sai mu ɗannin gajin ɗibimi.

Eh waya ta tana cika sosai sosai amma ina kula da lafiyar batirina saboda gaskiya yanzu ban cika ba sosai bana cika barin ta ta cika zuwa ɗari. Ina barin ta ne idan ta kai saba'in ko tamanin ko casa'in in cire ta daga caji sannan ina ƙoƙarin in sa ta caji lokacin da take kamar iyan tana da pasentes guda talatin ko arba'in ko hamsin zan sa ta caji idan take saba'in in cire ta. Bana so in dinga mata caji sosai kuma a jiya ta cika sosai sosai ma kusan sau uku inda cika ta wayar da kai batirn nawa five dubu biyar ne batirn nawa kuma ya iya ɗan ƙarfi sosai amma ba irin wannan ba.

A gaskiya duka guda biyu ina so, musamman ma ni da ke ɗalibin tattallin arziki ne na economy. Ina son amfani da biro idan zan yi rubutu, shi kuma alƙalami ina amfani da shi idan zan yi zane ko kuma alƙalami wanda ake amfani da shi a makaranta allo wanda kwanakin baya lokacin muna makarantar allo ina aiki da, wato ai nihin shi alƙalami wanda muke amfani da shi da tawada a cikin allo muyi rubutu mu makaranta su Alu an baki. Shi kuma biro ina amfani da shi yau da kullum. A yanzu dai haka halin da ake ciki nafi amfani da shi fensir ɗin sosai sosai saboda yana taimaka min wurin zane.

Ina amfani da matashin kai guda biyu wanda a turance ake kira fulo. Ina daya babba ne yanada da dan tauri-tauri, daya kuma me laushi ne ina ajiye shi mai taurin daga cikin bango sai in ƙara wannan mai laushin ɗan ƙarami in an zama shi haka ya kasance na ajjiye shi a ƙasa sai in haka sai injin na kai na inji laushi kuma ina jin daɗin aiki da shi sosai sosai wallahi.

Abin da nake yi da farko idan na shiga wato ofis dina, wurin aiki, da farko ina shiga, in kakkaɓe ƙura da take cikin ofis ɗin, sannan in duba aikin da zan yi a ranar, ko kuma idan aikin da na rufe ban kammala da shi ba, a jiya, to yau zan yi ƙoƙari in tabbatar da cewa na yi shi, Zan tsaya in duba in yi abin da ya kamata in yi.

Eh to a gaskiya yanzu, bana zuwa gidan fim, wato gidan da ake kallo na fim, saboda yanzu kwata kwata ni kallon fina-finai bai dame ni ba. Na fi ganewa in tsaya in kalla a cikin waya na, in kalla irin ƙananun bidiyoz da ake nunawa a cikin kafafen sada zumunta da suka shafi Facebook, Instagram da kuma TikTok. To na fi tsayawa in kalli wannan gajerun bidiyon, yanzu saboda gaskiya bana kallon fim kuma bana zuwa gidan da ake kallon fim.

Abun da nake tunawa lokacin ina yaro gaskiya suna da yawa. Yanzu dai da ka gani a Najeriya nake, ina tunawa cewa lokacin ina yaro rayuwa tana da matuƙar sauƙi. Ba tsada abubuwa ina kuma jin daɗi sosai sosai idan na tuna ina tuna abubuwa da dama irin yadda muka yi mu'amala da mutanen arziki da irin a cikin makaranta, makarantar firamari da kuma sakandiri. Inda muka yi mu'amala da mutane ina tuna abubuwan akwai abu wa da dama da ina tuna ina matuƙar farin ciki.

Eh sosai ma ina rufe bakina lokacin da nake hamma, saboda idan akwai mutum a kusa da ni lokacin da na yi hamma, zai iya jin wani wari daga cikin bakina koma bai ji wari ba maybe zan iya fidda wani abu daga cikin bakina, wani numfashi mara kyau wanda zai iya shaƙa ya kamu da cuta. Ko kuma ni idan ban kulle bakina ba wani abu zai iya zuwa ko ƙwaro ko wani abu na dauɗa wanda zai shiga cikin bakina ƙila in haɗiye shi wanda zai iya jawo min wata cuta a cikina, shiya sa gaskiya.

A wannan satin gaskiya abin da nake kokarin yi, da ke yanzu ina makaranta an ba da hutu kuma ban riga na koma gida ba, to da ina son komawa gida. Amma babban abin da nake so ƙarshen makon nan yayi shine ina so in samu kuɗi. Akwai wasu abubuwa da nake yi a yanar gizo wanda nake sa ran zan samu kuɗi. To yanzu gaskiya samun kuɗi shine abin da yake gabana sosai sosai.

A'a gaskiya ban iya tuƙin mota ba, ban iya tuƙin mota ba. Ina dai sa ran nan gaba, idan Allah ya yadda zan iya. Musamman idan Allah ya sa na samu kuɗi na sayi mota tawa takaina zan koya. Amma a halin yanzu da ake ciki, ban iya tuƙa mota ba. Amma na iya tuƙa babur da kuma keke. Na kuma iya tafiya a ƙafa na. Shine maganan gaskiya,

Gaskiya na fi son gidan abinci kamar rastoran, inda ake cin abinci ake saidawa, ko kuma irin akwai matan da suke saida abinci, a kan layi, ko kuma irin a makaranta idan na shiga makaranta, akwai mace wadda take zuwa tana kawo abinci tana saidawa, to na fi son cin abinci a cikinta, ban dai cika cin abinci irin na kan titin nan ba,

A'a gaskiya ni ba na sanya agogo a hannuna, ba na sanya agogo kwata-kwata. Kawai na fi gane wa in duba agogo ta waya. Wasu suna sa agogo saboda ado, wasu suna sanya ta don ta musu dan sun riga sun saba, wasu kuma suna sanya ta don su dinga ganin lokaci. To ni agaskiya ba na sanya agogo don koɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da na lissafo. Idan lokaci zan gani, na gwammace in duba a cikin waya ta saboda ko da yaushe ina tare da waya.

Lokacin da nake yin wanka, na fi yin wanka da safe. Musamman lokacin da zan tafi makaranta ko zan tafi balaguro ko dai gurin aiki ko zan fita cikin mutane da safe. Na fi yin wanka. Akwai kuma lokutan da irin idan na je gurin da nake yan wasanni na, inna dawo ina buƙatar in yi wanka to nan ma ina yin ƙoƙari sosai ina yin wanka.

Launin fure da na fi so a gaskiya babu wani kalar launin fure da zan iya cewa na fi son shi, amma dai abin da na sani ina son fure masu irin fure tsanwaye wanda za a sanya su kala kala ingansu a waje ɗaya. To gaskiya suna matukar burge ni. Ina son su sosai sosai yadda ba kwa tsammani.

A gaskiya bana son guri da yake da hayaniya ko kaɗan. Na fi son guri wanda yake babu hayaniya wato babu surutan mutane sosai a cikin shi. Inda yake ni kaɗai ne zan yi abu na. Saboda idan na shiga cikin hayaniya, mutane za su takura mini. Sananni ɗin na kasance mutum ne mai shiru shiru, wanda idan na shiga cikin hayaniya, ba lalle ba ne ba in iya yin wasu abubuwan. Shi ya sa a gaskiya bana son gurare masu hayaniya ko kaɗan. Sai dai in ta kama dole, idan na shiga makaranta ko na shiga kasuwa ba ya de na iya. Shi ya sa shine kawai nake son, shine bai da na iya.

A toh, kun tambaye ni wani irin mai nafi so na fi amfani da shi. Shi dai wannna tambayar taku ban gane ta ba, ban sani ba ko kuna nufin mai wanda ake sha a cikin abinci ko kuma mai wanda ake shafawa a jiki? Toh idan mai ne wanda ake cin abinci, nafi son mai okay wanda nake siya ko man gyada. Idan kuma mai ne na shafawa, toh gaskiya nafi son Vaseline shine nake shafawa.

A gaskiya ban cika tara tsabar kuɗi ba, wato in ajiye kuɗaɗe da yawa, kuɗaɗe takarda ta kuɗi ban cika ajiye su ba. Na fi gwammace wa in ajiye kuɗi na a cikin akawunt ɗina a waya yadda zan iya idan mutum ya tambaye ni zan iya tura mashi. Saboda yanzu zamani ya canza kuɗi ya kasance a cikin waya ka za ka dinga tura kuɗi. In wani abu ka saya, in wani abu za ka siyar da, duk da waya za ka yi amfani ka na tura kuɗi.

Lokacin da nake cajin waya na yawanci gaskiya lokacin da zan ci abinci, lokacin da ina sanya waya ta a caji saboda ina cin abinci. Ba yadda za ai ina cin abinci in zo ina danna waya. Sannan lokacin da zan kwanta idan waya ta ba caji sosai to zan iya sanya ta tunda zan kwanta bacci. Idan na sanya waya ta caji zan iya sanya alam saboda bana so idan na bar waya na a jikin caji ya jima ya ɗauki awanni a kan wuta batirin shi zai lafiyan batirin zai iya taɓuwa shi yasa zan sa alam saboda ba saboda ko dai yaushe niɗin na kasance ina kan waya na, ina kan waya na shi yasa ba lalle bane ba in dinga sa ta caji. In sa bana so in dinga s-- bana so in dinga amfani da waya ina sanya ta caji hakan zai sa ta yi zafi sannan zai kashe lafiyan batirin.

Eh, a gaskiya ƴa ba dai sosai ba, amma idan ta kama wani gamin ina yin abubuwa na ban dariya musamman ma a kafafen sada zumunta na da suka shafi Tiwita, Fesbuk. Ina yin ƙoƙari wurin kawo abubuwa wanda za su sanya mutane barkwanci wato su basu dariya da nishadi.

Eh ina karatu kafin in kwanta bacina. Ina karatu, ina karatuttuka. Akwai karatu da nake yi kullum kamar addu'a idan zan kwanta ina karanta Alkur'ani saboda ni na kasance musulmi. Sannan kuma akwai karatun da zan iya yi wanda kafin in kwanta bacci musamman karatun boko idan ina jarabawa to zan yi karatu kafin in kwanta bacci yadda da inda ta ci cikin dare ko da asuba. Dagana ɗan kara karantawa shikenan sai in je in shiga ɗakin jarabawa. Amma ina karatu gaskiya kafin in kwanta kullum sainayi karatu na addu'a.

Ina amfani da launin tawada baƙi wanda da shi muke amfani musamman idan mun je makarantu na allo muna amfani da baƙin tawada. Idan kuma tawada kake nufi ta yanzu irin kamar ta jikin biro, to nafi amfani da tsangwan biro. Bana amfani da wata kala sosai. Amma indai tawada ce ta gargajiya ta mu, to baƙa ce.

Damunkun tambaye ni wannan tambayar amma bari in ƙara ba ku amsa. Ina tara tsabar kuɗi amma ba sosai ba. Ina ajiye kuɗaɗe takardu wanda zan kashe yau da gobe idan na tashi saboda har yanzu akwai gurare da idan ka je ba lalle ba ne basu yadda ka tura musu kuɗi daga wayan ka. Sun fi yarda da ka ba su takardar kuɗi. Shi ne amma nikam yawanci kuɗi na, na fi ajje su a cikin asusu na banki na. Idan na tashi sayan wani abu sai in tura. Haka za luka idan za a sayi wani abu a wajena shi ma za a tura mun. Ni na fi yadda ma da in ajje su a cikin akawun fiye da in ajje su a tsabar kuɗi saboda tsabar in ka ce za ka ajje ta tsabar kuɗi akwai haɗari na cewa ɓarawo zai iya tareka ya ƙwace su ko kuma ka zub da kuɗin. Shi ne maganar gaskiya.

A gaskiya ba zan iya faɗa muku adadin yawan dangi na a gida ba, amma suna da yawa, suna da yawa sosai sosai saboda gidanmu da ke gidane na mutane da dama, iyaye da kakanni da jikoki, to akwai waɗanda ban ma san su ba. Kaga ko bayadda zai ai rai in kiyasce ce, in ce ga iya adadin mutanen da suke dangina ba.

Eh to, gaskiya ni ma'abocin kiɗa ne kuma ina son kiɗa da waƙoƙi. Kuma ni ko wani, ko ma wani irin waƙa ne ko ba na yare na ba ne ba, in dai waƙa ya burge ni, na ji ya mun, ina jin shi. Ina jin waƙoƙin da suka shafi Hausa, waƙoƙin Turawa, waƙoƙin Yarabawa, waƙoƙin Inyamurai, kai har waƙoƙin Fulani har waƙoƙin da ba ma san ko wane yare ba ne ba, ina jin su. In dai wannan waƙoƙin sun min daɗi, ina son wannan kiɗa kiɗen kala kala.

Ina jagorantar mutane a hanya madaidaiciya, hanya mai kyau da ta dace. Saboda a matsayinka na jagora na mutane ya kamata ka san halayyar su mutanen da kake jagoranta. Ka san wane abu ne suke so sannan wane abu ne su wannan ainihin mutanen da kake jagoranta basa so. Ku tsaya kuyi zaman lafiya da su. Domin idan babu zaman lafiya, ba kwanciyar hankali a tsakanin ku to gaskiya akwai matsala za a samu warwarewa kai. Amma idan ka tsaya kanastu ka kwantar da hankali, ka yi bisa gaskiya, ka bi doka da ka'ida da suka kamata wurin jagoranta to aiki zai tafi yadda ake so.

Dangantaka ta da abokan aikina ta haɗa da abokantaka tamu da take tsakani da su, sannan kuma akwai mutunci tsakaninmu da kuma soyayyar juna saboda tare muke aiki da su. Muna aiki da su yau da kullum, muna ganin juna, mun ɗauke kanmu tamkar ƴan uwan juna, muna zumunci sosai sosai. To gaskiya akwai dangantaka mai kyau, kyakkyawar alaƙa tsakanina da abokan aikina sosai sosai.

Jaka da nake kai jaka, ina amfani da baƙar jika ne. Ina amfani da baƙar jika ƙarami wadda idan zan tafi makaranta nake sanya ƴan littattafaina sannan akwai jika babba wadda take cikin ɗaki ina sanya kayayyakina a cikinta. Shi ne.

Babu wani adadi da zan iya cewa gashi adadin sau ko nawa nake tsaftace gida, gidanmu saboda ina tsaftace gidana gaskiya ba wa dai kullum ba amma a cikin gida kamar banɗaki da gun da ake dafa abinci ina yin ƙoƙari ina tsaftace su ina tsarkake su wato in wanke su, raba su daga dauɗa saboda idan ban yi haka ba akwai matsala. Amma cikin ɗaki wuraren da muke da ke ba mu cika irin yin ƙazanta a wajen ba to babu dauɗa ina ware wasu ranaku da naga ya kamata, ya kamata a ci na wanke wannan gidan, shi in yi amfani da wannan ranakun kamar yanzu a cikin kwanakin ranakun sati in ka ɗauka Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi to zan iya zaɓa wata rana yawanci kamarar Juma'a ko Asabar ina amfani a rana wurin tsarkake gidana gabaki ɗaya amma danna kamar dai da na faɗi kamar banɗaki da guncin abinci su wannan dole suna buƙatar a dinga kula da su.

A wajen nan na tsaya tsaka-tsakiya. Ban cika son kayan zaƙi sosai ba. Haka zalika ban cika son kaya masu gishiri sosai ba. Saboda duka abubuwan guda biyu suna da rashin amfani. Saboda idan ka cika shan kayan zaƙi sosai, za su iya baka matsala a cikin cikinka sosai ma, musamman wurin lalata maka haƙori da kawo maka sawamaƙosi yan cututtuka da ba su dace ba. Saboda akwai abubuwa da, da ake ƙirƙira a ma'aikatu inda ake ƙirƙira abubuwa masu zaƙi. Haka zalika shi gishiri yana da matsala musamman ga lafiyar cikin mutum. Abin da ya shafi hanta da ƙoda. Saboda idan kana cika, idan ka cika shan kayan gishiri da yawa, za su iya samun ka wata rashin lafiya ta kama ka. Shi yasa a wajen nan kowanne ban, ba wanda zan iya cewa na fi son shi. Na dai tsaya tsaka-tsakiya. Bana shan zaƙi sosai. Haka zalika bana amfani da abu mai gishiri sosai.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka tsaya kan gaskiya da riƙon amana ka kuma kula da abokan kasuwancinka. Saboda idan har baka riƙe waɗannan abubuwa guda uku ba, ka riƙe amana sannan ka tsaya ka kula da abokan kasu-- abokan cinikanka to gaskiya kasuwancinka ba zai tafi ba yadda ya kamata. Saboda duk inda kake kasuwa dole ka sance ka tsaya ka riƙe wannan kasuwar cikin gaskiya da riƙon amana sannan ka kwantar da hankalinka kana yin abinda ya dace ma wannan kasuwancin da kake. Sannan kuma abokan cinikanka kana girmama su wurin ma'amala da kuke ta yau da kullum. Bawai koda yaushe ba irin idan abokin kasuwancinka yazo ya sayi abu kawai ka dinga mai magana kuɗi kuma ka dinga faɗin gaskiya a kan wani abu da kake saidawa. Saboda kada abokin cinikinka yazo ya sayi abu a gurinka kaje ka faɗa mai ƙarya yazo yaga ba haka bane ba. To hakan zai iya jawoma koma baya a cikin kasuwancinka.

Madubi guda daya nake amfani da shi a nan gida. Hasa lima ya ɗan gutsule amma a haka ina amfani da shi saboda in dinga ganin fuska na yayin fita, in ga halin da fuska ta take ciki. Idan ya kamata in wanke ta ko kuma akwai wani abu da ya shiga cikin ido na ko wata ƙura, to in na kalla zanga jiki na musamman hanci na domin tsaftace shi da kuma bakina in duba hakwara na in wanke su.

A gaskiya ba ni da bikicin tufafi wato ba ni da ƙwarewa gurin cinikin tufafi kayan sawa. Amma niɗin na kasance ba mai sai da su bane, bani da izi ilimi akan shi, sai dai niɗin ina sayan kayayyakin sawa kuma gurin saya ina tsayawa in duba mai kyau in duba in ga idan ya kamata in saye shi a a ainishin farashin da mai sayar da wannan kayan ya faɗa mun. Amma ba ni da ilimin sayen tufafi saboda shiɗin ba kasuwanci na bane ba.

Ina amfani da wayata sosai sosai. Ina amfani da wayata da yawa saboda a cikin awa ashirin da huɗu ba na ɗaukan daidai da sa'a ɗaya ba tare da na yi amfani da wayata ba. Ko da yaushe idan ka ganni wayata a tada, ita ce, shi ne idan ina yin bacci. Nan ne kaɗai bai da za'i ɗauki wayata. Amma ina shafe sa'o'i ashirin da huɗu ina amfani da waya.

Sau ɗaya ko sau biyu a rana nake kakkaɓe ƙura a cikin ɗakina, musamman kan shimfiɗata wadda nake yin barci idan naga ƙura a kanta zan kakkaɓe ko kuma kan kujera da nake zama ko sallaya wadda nake yin sallah idan naga ƙura a ciki saboda dole zan yi amfani da abubuwan dole in kakkaɓe wannan ƙuran in raba su daga dauɗa.

Babban abin da nake lokacin da na kamu da mura shine ina kiyaye shan abu mai sanyi da kuma shiga wuri da yake da sanyi. Ina amfani da ruwa mai zafi wurin wanka. Sannan ina shan magani wanda idan nasha maganin mura ina yin ƙoƙari in kwanta da wuri domin in samu in yi isasshen barci. Saboda idan kana mura, idan kana mura ka sha magani sannan ka samu isasshen barci hakan yana taimakawa jikinka sosai wurin murmurewa da warke wa.

A'a gaskiya bana sa yunifom a gurin aikina saboda gurin aikina kasuwa ce wadda kuma kasuwar nan ba ta da wani kala wanda za a ce shine kayan aiki wato yunifom wanda zan dingasawa in dinga zuwa wajen. Kawai ina zaɓan kowane tufafi da nake da shi in sanya in tafi da su wurin kasuwancin na. Madamar suna da tsafta a wanke suke kuma sun cancanta a shiga cikin mutane da su.

Babban abun da nake yi lokacin da ake ruwa yake zuwa wato ake ruwan sama, shine ina shiga cikin ɗaki domin gujewa wannan ruwan kana ya duke ni, ya jika ni. Wanda idan ruwan nan ya duke ni zai iya sanya mun zazzabi. Sannan ina shigowa cikin ɗaki in yi kwanta ko dai in kwanta ina kalla, ina leƙawa da taga ina kallon ikon Allah ko kuma in kwanta in yi bacci na ko kuma in zauna a cikin ɗaki ina daddanna waya. Wannan shine abin da nake yi.

Babban nasara da na samu a wurin aiki, ita ce a shekara ta 2024, inda Allah ya taimake ni na samu kuɗaɗe masu nauyi. Na yi amfani da kuɗaɗan wannan wurin saya makaina, fegi da kuma, wasu ƴan kadarori kamar dabbobi wajen gankiwata, domin ajesu saboda, gobe na.

Eh ina amfani da matashin wuya, wato wani abu da ake karawa a wuya yayin da mutum yake kwance zai yi bacci ko kuma yana hutawa. Ina amfani da shi domin in sauƙaƙawa wuya na ya huta sannan in ƙara mai jin daɗi in samu daidaito a cikin bacci na.

Maganar gaskiya na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Dashi ma ƙauyen ba wai yana nufin ba na son zama a ƙauye kwata-kwata ba, amma dai na fi son zama a cikin birni saboda yanzu haka ni ɗan ƙauye ne kuma ina zama a cikin birni saboda a birni akwai abubuwa na more rayuwa kamar network sannan zaka samu abinci da kake so. Amma kuma ƙauye yana da amfani sosai saboda ƙauye zaka samu akwai zaman lafiya sosai sannan akwai kwanciyar hankali sannan akwai zaka ga ƴan uwa da abokan arziki. Akwai sauƙin rayuwa. Sakamakon a nan birni zaka samu akwai tsadar abubuwa da kuma wasu fitintunu da za su dinga ɓullowa a tsakanin mutanen wannan birnin. Amma a ƙauye dai an fi zaman lafiya sannan rayuwa ta fi sauƙi.

Eh sosai sosai ma ina zuwa gurin aiki akan lokaci daidai yadda ya kamata saboda hakan yana bani ƙarfin gwiwa akan in je in yi aikina akan lokaci, domin idan ban je da wuri ba, ba ran samu daman yin aiki sosai ba sannan abokan aikina ba za su ji daɗi ba. Shi ya sa muke zuwa aiki akan lokaci daidai yadda aka sanya mana mu je.

Ni kan ba ni da wani lokaci a shekara wanda na fi so. Lokacin da na fi so a shekara shi ne lokacin da zan ji jikina cikin ƙoshin lafiya da ƙarfi. To gaskiya ni yanzu babu wani abu da nake so a duniya fiye da lafiyata saboda lafiya ita ce gaba. Ba ni da wani lokaci da zance a cikin shekara na fi son shi. To babba dai abin da na fi so shi ne ya kasance lokacin ko ma wane lokaci ne a cikin shekara ina da lafiya sannan akwai kuɗaɗe a jikina saboda dole abubuwan da za ka yi sai dai akwai kuɗi sannan kuma akwai lafiya. Idan babu ɗaya daga ciki za a iya samun matsala.

Eh ina cin salat, ina cin salat a gurin abinci saboda salat wani ganye ne wanda yake ƙara daɗi a baki lokacin da mutum yake cin abinci. Sannan likitoci suna maganar cewa yana ƙara wa mutum lafiya. Ina cin salati sosai sosai.

Ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a ainahin mako na cikin sati. Saboda ni ɗin na kasance ni musulmi ne, kuma duk musulmi ya san cewa ranar Juma'a babbar rana ce. Saboda a ranar ake zuwa a yi sallar Juma'a wanda za a haɗu mutane sosai sosai, a gaisa da 'yan uwa da abokan arziki, a je a sada zumunta sosai sosai.

Eh sosai sosai ma ina yin tsaki a bakina musamman lokacin da raina ya ɓaci ko kuma ina kallon wani wasa wanda an yi wani abu wanda bai kamata a ce an yi shi ba ko kuma ga abun da ya kamata a yi amma aka ƙi yin shi to dole zan busa tsaki a wannan lokaci.

Lokacin da nake cikin damuwa gaskiya lokaci ne wanda bana jin daɗi sannan kuma bana son damuwan ma kwata-kwata. Shi ya sa lokacin da nake cikin damuwa nakan kasance ko dai in kwanta in yi bacci ko kuma in saurari wata waƙa ko kuma kawai babban abu ma shine in ka saurari karatun Alqur'ani lokacin da nake cikin damuwa. Zan ko kuma in samu wani abu wanda zai ke ɗebe min kewa ya sa ni farin ciki domin kawar min da wannan damuwa.

A gaskiya nafi son in bada ƙyauta ta kuɗi ga mutane marasa ƙarfi ko kuma ince mabuƙata wanda suna buƙatar a taimaka musu. Sannan bana so in bada a gaban mutane. Nafi so in bada ƙyauta a sirrance ko dai ga wanda yake ɗan uwana koma ba ɗan uwana bane ba zan bashi.

Inda nake neman izinin hutu shine nakan tambayi ogan aikinmu in faɗa mashi ƙuzurina. Inda nake neman izinin hutu shine nakan tambayi ogan aikinmu in faɗa mashi ƙuzurina. Dole ina buƙatar hutu to zan faɗa mashi cikin ladabi da biyayya wanda zai yarda da ni ya amince mini in je in tafi ya ba ni hutu daga gurin aiki.

Eh sosai sosai ma ina raba gurin da nake a yanar gizo. Idan ta kama in tsallake in raba dole in raba. Wanga mai ina amfani da WhatsApp ko Facebook ko Twitter ko Instagram to dole in dinga rarrabawa. Saboda wani zai shiga abokanka wani yana amfani da Telegram baya amfani da WhatsApp. To idan ka kasance mutum ne na mutane to dole ka dinga rarraba gurarenka a yanar gizo.

Na fi son kallon fim wanda yake na tsafi wato fim wanda aka yi shi na sitibi kuma fim ɗin ya kasance an yi shi daki daki ne, irin kama a ce akwai na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, na shida, na bakwai, na takwas, haka dai kashi kashi. To na fi son a yi fim kashi kashi, wanda hakan yana matukar burge ni in dai fim ɗin yana da kyau.